Kayayyakin da muke amfani da su, muna amfani da irin su mota, mashina saboda ƙananan zarge-zarge zirga-zirga, sai ƙananan abubuwa muna amfani da kamar janareto sannan da kayan gyara irin su fatanya da sauransu.

Ina amfani da kati na kasuwanci. Saboda yana da mahimmanci wurin customers, yanda masu siya da sayarwa idan ka basu wannan katin shaida shine zai nuna ga inda kake, ga lambar ka sannan ga inda za'a same ka.

Teburan da muke amfani da su a gurin aiki da bencin, benci na su na zamanin aiki ne. Tebur kuma duk wasu littattafai masu muhimmanci, rubuce-rubuce tin daga abinda za'a rubuta shi da ka siya da shi da ka dauka duk suna kai.

Yadda nake kammala aikina, a lokacin da aikina ya ƙare a wurin, nakan tattara duk wani abu wanda ya zamanto aikin da zan yi sai gobe ne, sai in ajiye shi a lissafin gobe, sannan wanda ya shafi yau in ajiye shi a wurin. Na kammala aikina.

Gaskiya kam ana iya bada barkwanci ne duk yadda ya kamata. Musamman ka shiga cikin abokai ko ka shiga cikin yara haka kakan ɗan yi musu abun da ya kamata sabida ɓacin rai ko ko ana son a samu nishaɗi.

Eh muna samu inda muke zuwa siyan abinci kusa da mu ne. Akwai inda za ka ci inda yake da sauƙi, akwai kuma inda za ka ci inda yake da tsada. Ya danganta da kuɗin da kake so ka kashe a gurin siyan abinci.

Ina amfani da ajiya a yanar gizo musamman bayanai na da suke da muhimmanci kamar takardu ko wani saƙo wanda aka turo mun wanda na tabbatar da ajiye shi zai mun wahala sai in ajiye shi a ɗangoro.

Ai, inda muke ba ma aje kujerun da basu da daɗin zama, sabida duk wanda za mu aje a matsayin baƙo muna so mu yi karrama shi. Inda ko da zama ya yi a guri zai ji daɗin zaman. Ma bara mu zo mu aje ma kujeru masu kamar mu ƙarfe ba?

Eh, na ƙoƙari in yi amfani da duk abin da da san mu zai kare wayata daga ƙwayan cuta, saboda hakan yana da mahimmanci. Saboda gudun kar ya lalatamin wasu abubuwa da suke da matuƙar amfani a wayata.

Ina amfani da kafofin watsa labarai da dama. Ina amfani da gidan rediyo, sannan ina da amfani da talabijin da ta abin da ya shafi WhatsApp, manhaja da tasadar wa ina amfani da su.

A duniyan nan babban guri ɗaya da nake so in je na ziyarta. Kullum ina addu'a Allah ya kawo mun yadda zanyi inje wurin nan in yi wannan ziyara. Ina so in ziyarci Manzan Allah Madina, in je Makka, in yi ɗawafi. Yauwa wannan wuri ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwa ta, wanda Allah ya ara mun lokaci.

Ni ma'abocin sa hula ne sosai. Ina matukar son sa hula musamman idan na sa manyan kaya ko ƙananan kaya, saboda tana da mahimmanci kuma ita cika makin ado ne, inda in dai ka sa kaya to ya kamata ka sa hula.

Ina kallon wata amma rana bana kallonta saboda hasken ta kan iya zama illa ga ɗan adam. Farin wata kuma kallon shi kan iya sa ka samu farin ciki ka nish----. Da nishaɗi sabida yanda yanayin za ka ga hasken shi.

Muryarta gaskiya ba ta da ƙarfi sosai, ba ta cika ƙara ba kuma sannan ba ta da ƙarfi yadda ake tunani. Tana kasancewa tsaka-tsaki ne, tsakiya, ita ba mai ƙarfi ba, ita kuma ba kaɗan can ba.

Dalilin da zai sa in canja wurin aiki sai dai ko cigaba na rayuwa. Wanda idan naga inda nake ban samu cigaba wanda nake nema ba shekara da shekaru. Naga inda zan koma yafi nan nakan kokari in canja.

Hannun da nake amfani da shi shine hannun dama. Komai duk wani abu da zanyi ina amfani ne da hannun dama. Wanke bayan gida ne idan zanyi nake amfani da hannun hagu amma dama komai da ita nike.

Ina shan ƴaƴan itatuwa. Ruwan ƴaƴan itatuwa yana da matuƙar amfani musamman irin su kwankana, abarba, gwanda, lemu, inibi da ruwan kwakwa. Wayannan ƴaƴan itatuwa suna da matuƙar amfani a jikin ɗan adam.

Shago ne na kamfani wanda muke saida masu kayayyaki irin su ledan tsakan ɗaki, katifa, kujeru, gadaje, filos da matasan kai kenan da sauran wasu abubuwa masu mahimmanci.

Gaskiya bakullum nake sanya safa a ƙafa taba, sai dai idan lokacin sanyi ne ko kuma zan fita filin ƙwallo to lokacin ne nake koƙari in sa safa. Sai kuma ina idan ina tunanin zanje wurin da ƙafa ta zata kura.

Abin da yake matuƙar ba ni ƙwarin gwiwa a gurin sana'a ta da ƙarfafa mun gwiwa. Shi ne, ni kaina ina so a sana'an inga na zama wani abu. Idan na hanga wannan abubuwan da nake so, wani mataki nima ya kamata in kai sai na samu ƙwarin gwiwa.

Dangogin mu suna da yawa. Wasun kasu kaso uku zuwa hudu. Akwai ɓangaren Hausawa, akwai Fulani sannan har da Nufawa ma duka a ɓangarorin mu.

Eh na sanya sanatsarwa domin aiki da ake yi a sama a kullam, mu kan yi bita a kan wasu abubuwa sannan mu kan yi koƙari mu gyara abubuwan da ya kamata ta yadda mutane ba za su manta ba.

Ina amfani da bluetooth amma ba kullum ba. Lokacin da nake amfani da shi, sai dai kaman zan kallon gidan TV a wayana ko kuma ina so idan ina aiki in yi rest in ansa kira.

Ina amfani da Ice cream ne wanda yake ɗanɗanon. Ɗanɗanon kwakwa, wanda yake mara amfani da suga ko kuma wanda yake da ɗanɗanon strawberry da sauransu.

Gaskiya ina kusan yanayi na sanyi fiye da lokacin zafi, sabida lokacin zafi lokaci ne wanda ke takura jikin ɗan adam kuma lokacin sanyi ka fi samun walwala da sukuni.